Wani launi jaka tafi? In ka hada ka aje jakar ka cikin briefcase ma ai launi ne? Ina shan magani kullum. In de ban da lafiya kullum ina shan magani. Amma in ina da lafiya bana shan magani kullum.

Ina yin ciniki a kasuwa, wata rana kuma ba ciniki, wata rana kuma kasamu ciniki.

Abun da nake ni sha'ni, ina cikin jin daɗi, ina wasa, ina kallo. Hm, yana kawo maka rai. Hm. Ƙara yake. Hm. Meye sa masa, me ya sa gida dare? Me ya sa muka je kana jin yunwa?

Wamu su na cikin gari ne. Na san amodu bello wai? Akwai banki awurin.

A'a ina son zaman birni.

Ya kake kawo abubuwa gidan ku? Ina kawo abubuwa gidanmu. Ina da kuɗi in siyo kaya, haka in kawo. Ku zo ku ga yadda nake adana kayan miya na da zai kai mu har babban Sallah. Baya mun je kasuwa, mun dawo mun yosi yamma da abubuwan da muke bukata, kuka zo muka hau wanke wa. Kuma tumatur.

Gaskiya ni ban iyi amfani da sauro net ba. Gaskiya bai iya amfani da shi ba, ban ma amfani da shi.

Ina son buɗe taga a ɗaki saboda in zafi yai zafi dole ka buɗe taga a ɗaki. Kin san me taga ne? Window. You ask me I give you the answer.

Ni dai ina son kayan zaki. Ina son cin kayan zaki. Ai ta dade da buɗe wa. Hm, ita bata taba haihuwa ba har yanzu.

Ina farkawa da asubah in yi sallah. A tun ya ji shuke farkawa kullum. Da asubah nake farkawa.

Kana tafiya da sauri? Ina tafiya da sauri mana. Ki yi hamsin, wuche yi na hamsin. Nemi, kaga me ina zan je in samu hamsin. Kun tuɓa da na roƙa lokacin da zuwa nan na ci.

Ina son naman rago, naman shanu, kaza, tattabara ina ci. Na dake. Eh, karshen wata ɗin nan.

Ina koya, ina, ina, ina koyar da fasaha, fasaha sabo da kyau. Ah toh yanzu zan ce. Ah ina nake koyar sabon abu, ina, ina fara.

Ban tara ce, ban tara eh tallalacen kuɗi.